Am gaskiya ni ina san wani takalmi wanda ake cewa sau ciki, sabida ina ɗan jin daɗin sashi. Yana rufe min ƙafa gaba kiɗaya. So ina jin daɗin amfani da wannan takalmin wato sau ciki, sabida yana da daɗin sha'ani da daɗin amfani. So tari da dama ina sa takalmi in bashi ba ina jin ƙafana a ɗan taƙure. Ina ɗan jin ba a sake ba sabida wasu ɗan dalilai. Ƙafana maybe yana mun ciwo ko kuma dai wannan. Amma wani lokacin ina sa takalmi wato wanda, wanda yake da rabin saman sa a buɗe, rabin saman sa a buɗe. Rabin sa zaka sa ƙafan ka a ta ciki. Gaskiya wannan ma yana da ɗan daɗin sha'ani, yana da daɗin amfani sabida takalmi ne da yake taimakawa a gurare da dama. Takalmi ne da bashi da taƙura. Takalmi ne da za ka ji daɗin sha'ani, yana da daɗin sha'ani, yana da daɗin amfani. Nidai ina matukar amfani da su kuma suna matukar yi min abin da nake so bisa wasu dalilai. Akwai takalmin da nake amfani da shi. Wani lokacin ina amfani da shi ko wurin aiki ko wurin zuwa ma'aikata ko zuwa gona. To na gonan nan inasa shi ma wato asalin shi sau cikin sabida zaka shiga gurare ne da maybe akwai ƙasa ko akwai cakwaɗi na wato datti ko wanni abu haka. So kana buƙatan takalmi da zai rufe ma ƙafan ka gaba kiɗiya. Su gaskiya wannan takalmin shi ma yana da daɗin amfani. Gaskiya so tari da dama ina sa irin su in zanje wato ainihi in zanje gona ina sa wannan takalmin sabida yana da daɗin sha'ani. Yana da kuma daɗin amfani a gurare da dama kuma a gurare da matuƙar yawa. Takalmi ne da maybe in ka siya ɗaya zaka siya zai yi ma amfani da dama fiye da amfani na abu ɗaya. So takalmi ne da banna na daman siyansa. Banna jin wani abu dan na saye sa domin tsadansa ko domin arahansa sabida yana biya mun buƙata, yana biya mun buƙata matuka. Yana taimakawa a gurare da dama ta hanyoyi daban daban. Gaskiya ni wannan yana matukar taimaka mun ta hanya da dama. Sai akwai takalmi wanda nake amfani dashi maybe wani lokaci wurin shiga banɗaki kowanne abubuwa. Waɗannan dai sune takalmi da nake amfani dasu da kuma nafi so sabida ɗan dalilan nan dana ɗan faɗa.

Eh, gaskiya ina shan ruwa mai sanyi sau tari da dama. Wani lokacin in ana cikin yanayin zafi ko yanayi na rana, gaskiya ina matukar shan ruwa mai sanyi sabida yana matukar taimakamun wurin jin na ji cewa na ji, ehm, jikina yayi sanyi ko kuma na jiki na zafin da na, eh, da na ji na yanayin gari. Na ji zafin ya ɗan sauƙa, ehm, ta hanyar da na sha wannan ruwan sanyin. To gaskiya wannan ruwan sanyin yana matukar taimakawa, ehm, da kuma wani lokacin in ina jin matukar ishi ruwa wanda na daɗe ban sha ba, wanda na daɗe ban sha ba to wannan ruwan sanyin yana matukar sa ni cikin farin ciki, cikin walwala, cikin nishaɗi sabida na na na sha ruwa na matukar ina matukar jin dadi sabida ruwa ya nada matukar amfani a jiki na dan adam. Amma kuma akwai lokacin da in ana yanayi na sanyi wanda shan ruwan sanyi zai zama abu ne mai wahala ko kuma in ka sha ma za ka ji kana yawan jin, jin fitsari sau tari da dama. So wannan shan ruwan sanyin a lokaci na sanyi ba'a cika yin sa ba. Sai har wannan lokaci na zafi yawanci ake shan ruwan sanyi sabida mutane suna jin zafin gari ga, ga sun yi gumi, ga sun sha wahala, ga gajiya, ga aiki. To wannan ruwan sanyi yana matukar sa su, yana matukar sa jikinsu ya ɗan huta, su ɗan ji sun ɗan huta jikinsu ya ɗan yi sauƙi haka. Amma kuma in ana yanayi na sanyi ana shan ruwa ne ruwan zafi yawanci. Am-amma ni gaskiya ina matukar son, son shan ruwan sanyi. So dewa, so dewa dan gaskiya ni ina jin daɗin sa. Don ko a sanyin ma. Ni in na samu lokaci, na ɗan samu dama zan ɗan haɗa shi da ɗan ruwan zafi da ruwan sanyi sai su ɗan daidaitu sai na sha. Sai sanyin kar ya kasance sosai ko kuma in sanyin ba sosai bane haka yake, zan iya sha, zan iya ɗauka, zan iya amfani da shi. Shima wannan gaskiya ina matukar jin dadin sa yana matukar yimin amfani ina matukar shan sa sosai kuma ina matukar amfani dashi sau tari da dama. Shi wannan wato ruwan ruwan sanyin yana da matukar amfani yana da matukar ehm amfani ina matukar jin dadin sa sau tari da dama.

A gaskiya ina matuƙar son, uh, fensil, saboda fensil yana, yana da, yana da, erm, yana da wasu dalilai ko kuma wasu amfani da yake ba wa mai amfani da shi wani dama da in ya yi kuskure zai iya gogewa, zai iya gogewa, ya ƙara rubuta abin da yake da niyyar ru-- abin da yake da niyyar rubutawa ko kuma ya gyara wannan kuskuren da ya yi. Shi fensil gaskiya yana da matuƙar amfani, yana da matuƙar, erm, yana da matuƙar daɗin sha'ani. Dan gaskiya fensil yana taimakawa, irin ta hanyoyi daban daban. Amma shi wato shi ɗan alƙalami, alƙalami ba koyaushe ba ne ake amfani da shi saboda ana amfani da shi koyaushe amma, erm, su tari da dama shi alƙalami, in dai ka rubuta yawanci ba a cika samun daman gogewa ba saboda in dai za ka goge sai dai ka yi alaman ka goge amma kuma zai ɓata ma yanayin rubutunka. To wannan yanayin rubutunka da zai ɓata ɗin, zai sa a ga wato zai sa a ga rubutun ka yayi wani kala, za a ga rubutun ka babu tsari, rubutun ka ba fasali, rubutun ka yayi wani ba fasali, gabakidiya rubutun dai sai a hankali. Mai karantawa ko kuma me duba wannan rubutun naka ba zai ji daɗin karanta wannan abin da ka rubuta ba saboda gabakidiya rubutun naka, anyi soke soke, anyi goge wannan, an ƙara wannan, an rubuta wannan, an ƙara goge wannan. Amma shi kuma, erm, shi fensil yana zuwa da abin magogarsa, abin da ake goge rubutu. Wani abu ne ko ince wani abu ne da yake zuwa da fensil da in ka rubuta zai baka dama da in ka yi kuskure wai za ka je inda ka yi kuskuren sai ka goge shi. Kana goge shi shikenan rubutun ka ya dawo farko, erm, kana goge shi sai ka rubuta, sai ka gyara wannan kuskuren naka. Kuskure da ka yi sai ka gyara shi. Duk-- erm, matsalar da ka samu ko gyara da kake da shi sai ka gyara a inda ka yi wannan kuskuren. Amma shi kuma alƙalami babu wannan daman. Duk ba da zamani amma yanzu an fara samun wasu sinadarai, ko in ce akwai wani shima wani alƙalamin da shi kuma amfaninsa dan ya goge rubutun da dayan alƙalamin yayi ne. Shi amma yana ɓata rubutu, yana ɓata yanayin rubutu, da kyau rubutu amma kuma turawa da yanayi na zamani, ci gaba na zamani an samu, an samu ci gaban da yanzu anyi wani shima alƙalamin da shi kuma amfaninsa ya goge rubutun da ɗayan alƙalamin ya yi ne. Amma gaskiya shi fensil yana da daɗin sha'ani, yana da daɗin amfani.

A gaskiya banida wannan, wannan na'ura ta WiFi ko WiFi banida wannan na'uran sabida banda isashen kuɗi na siya bani dashi a gida sai dai a makaranta ansa mana. A makaranta muna amfani dashi sabida su makarantar mu hukumar makaranta ta shirya wani garaɓasa, ta shirya taimakawa ɗalibanta ta hanyar taimaka mata da wannan na'ura ta WiFi in an, an kafata a cikin makaranta wanda duk yake da bukata, bukata na wani amfanin makaranta ko wani bukata sai yaje, eh sai ya kama a haɗa mai, yayi connecting ya, ya haɗa dashi a bashi akwai wasu suna sa, suna sa, eh makulli na kama amfani da wannan abun sai a basa wannan makullin, sai yasa wannan makullin sai ya buɗe. Bashi ya danna, inya danna sai ya, ya haɗa da wayansa sai yayi amfani da wannan WiFi in. Makaranta ne dai ta taimaka mana da wannan na'uran amma gaskiya ni ban samu dama na siya ba. Duk da inata shirye shirye inata ƙoƙari naga na sai wannan na'ura ta WiFi in. Dan, dan yana, yanada amfani, yana bada, yana bada sabis mai kyau, yana bada sabis mai kyau ta gurare da dama, yana bada abinda akeso yana taimakawa shi wannan WiFi in. Ba kamar normal wanda nake amfani dashi dan na wannan in yana ban wahala. Amma dai inaso na amfani da WiFi in siya, in na siya ko kuma dai nayi amfani dashi a waya na. Yawanci mashi WiFi in akwai wanda kuma a waya za'a iya buɗe ma amma kuma gaskiya yanada ɗan wahala, wahalan amfani. So shi dai wannan in nafi, nafi amfani da normal data dai za a ce kome ne amma dai ban cika amfani da WiFi ba sabida yanada wahalan sha'ani, yanada wahalan, yana rage quality shi wannan datan da aka buɗe ma ko kuma wannan amfanin WiFi dinnan yana ɗan rage wani quality, yana ɗan rage yanayin tafiyar abu ko kuma saurinsa shi wannan WiFi in. Amma dai kuma yanada daɗin sha'ani. So shi wannan dai kan gaskiya in mutum ya sameshi zai yi matuƙar jindaɗi zaij daɗin amfani dashi ta gurare da dama, ta hanyoyi da dama. Dan yana da matuƙar amfani, yana da daɗin amfani kuma yana taimakawa a gurare da dama.

Ina amfani da wato wani app wanda ake kiransa WhatsApp ko kuma, Instagram ko kuma, eh, ko kuma Twitter ko kuma, ko kuma Facebook ko kuma, ko kuma Snapchat. To ina amfani da su wa en nan app ɗin don, eh, isar da saƙonni don, don magance wasu matsaloli. Ina amfani da wasu kwana don isar da saƙonni ta hanyoyi da dama, ta hanyoyi da dama wannan app ɗin. Eh, musamman shi WhatsApp ina amfani da shi, ina amfani da shi don isar da saƙonni. Ina amfani da shi wurin isar da, eh, eh, saƙonni ta hanyoyi da dama, ta gurare da dama. Shi wannan, eh, WhatsApp yana matuƙar daɗin sha'ani mai shi wannan WhatsApp ɗin. Shi kuma wato, eh, manhaja ta Snapchat shi ina amfani da shi ne, ehm, akwi wani da a cikinsa ake cewa streaks wanda za kuna tura wa junanku hotuna in kun ɗauka. To a kullum ake so, eh, duk kuna tuttura wannan hotuna din ko kuna tuttura wannan bidiyo a junanku. To kullum in kuka tura zai na irgawa, zai na lissafi wannan, wannan, wannan, wannan streaks zai na irge, zai na lissafi a kullum kuka yi amfani da shi. Wannan TikTok in ko kuma kuka yi amfani da Snapchat. Shi ina amfani da, eh, Twitter shi kuma wurin isar da saƙonni a gun, a wayanda ban ma san su ba. Ba iya wanda na sani ba idan WhatsApp ina san ka ne zan karɓi lamban ka na sa a cikin wayana na sa shi ne amfani da shi.

Gaskiya ina matuƙar, ina matuƙar son miya mai zafi ko kuma ince miya mai ɗumi, sabida miya mai sanyi yana saurin fita a rai. Ehm, in ka zo cin wato abincinka ko abin da za ka yi amfani da shi da wannan miya, za ka fuskance cewa yin sanyin da miyan nan ya yi zai sa ka ji abin nan ya fita a ranka. Amma in dai miya yana da ɗumi ko kuma a ce miya yana da sanyi, yana da zafi, yana da daɗin sha'ani, yana da daɗin amfani, zai sa ma ƙarfin gwiwa, zai sa ma karsashi, zai sama himma wurin cin abinci ko kuma wurin yin abin da kake so ka yi da wannan miyan. Gaskiya miya mai zafi, gaskiya miya mai zafi yana da matuƙar amfani. Yana da matuƙar, ehm, hanyoyi da dama da za ka yi amfani da shi ba tare da ka ji wani abu ba ko ya fita aranta.

Gaskiya ina jagorantar mutane, ta hanya iya danganci wannan abin da za mu yi, ko kuma abin da muke yi. Gaskiya, kaman misali, ina bin kaman misali in a ƙwallon ƙafa ne, zan iya cewa zan, eh, ina jagorantar mutane bisa dokoki ko kuma ƙa'ida da aka bani na jagorantan wannan abin. Kaman misali, akwai abin da ake cewa captain, wanda shi ne shugaban ku, um, a wannan filin ƙwallon ƙafan, wanda shi zai kula da ku, wanda in kuna buga wannan ƙwallon ƙafan, shi zai jagorance ku, wurin yin magana, a alkalin wasa, ko kuma yi magana a wani hukuma, ko kuma yi magana a alkalen wasa, cewa abin da ake musu ba daidai ba ne, ko kuma ya kai ƙorafi a kan cewa ba a masa dalci ko wani abu, da kuma ƙara masu ƙarfin gwiwa da, taimaka musu ta wurin ba su karsashi, ƙara musu ƙarfin gwiwa, yaba musu koda su yi kuskure, gaskiya ina taimaka musu, ina jagorantar su ta hanya da dama, wannan kyam, yana daga cikin hanyar.

Eh, gaskiya ina matuƙar son ɗakina yayi haske sabida in duhu ne bana samun, bana samun daman yin wasu abubuwan da nake bukata na yi. Saboda, um, in ɗakin babu haske akwai lokacin da zan buƙaci in ɗauko wani abin ko littafi ko kuma wani, um, riga to in bisa cewa ɗakin babu haske sai ɗakin akwai duhu sai na ga-- sai natsinci kai na a halin da zan ta lalibe cikin duhu ne ban san me nake dubawa ba. Ban sa-- ina san me nake dubawa amma ban san me nake ɗauko ba. Sai dai na ɗauko na fito in da akwai haske wajen ɗakin ko kuma wani gudu na duba cewa abin da nake so in ɗauko in nan shi na ɗauko ko kuma na yi kuskure sannan in ƙara komawa in ƙara dubawa in ɗauko abin da nake so. Gaskiya in ɗaki akwai haske yana bani dama har wani lokacin na yi karatu saboda ni ɗalibi ne. To in ɗaki akwai haske yana wannan taimakawa na yi karatu na, na saki yana bani ƙarfin gwiwa, yana bani nishaɗi, yana bani kwanciyar hankali in naga ɗakin akwai haske. Amma in akwai duhu bana iya yin wasu abubuwan da dama.

Eh, gaskiya ina magance koke-koke. Wani lokacin ta hanyan, um, fit da kaina, ah, damuwa ko kuma cire kaina a wani halin. Um, ko na je in karanta wani littafin ko na samu wani aikin da zan yi don na cire kaina a wannan koke-koken. Don gaskiya, so tari da dama ina tsinci kaina a wannan halin, ban na jin daɗi. Ina jin kaman ina aikata wani abu ba daidai ba ko ina wani kuskure haka. Gaskiya wannan koke-koken yana matakar, um, cutar da, um, 'yan adam. Amma kuma in ka samu abun yi ko ka samu wani app da za ka yi, za ka cire kanka ta wannan dan hali ko kuma a wannan yanayin da ka tsince kanka. Don shi wannan koke-koken gaskiya mutane basa jin daɗinsa. Um, ni dai ina karanta littafi ko wani lokaci in ta addu'a ko in ta karatun Alqur'ani ko ina nemo wani app dai da zan yi da zai ɗauke mun lokaci.

Gaskiya a cikin abinci, uh, ina, ina matuƙar son cin abinci kaman masa don yana matuƙar yi min daɗi. Masa ina matuƙar jin daɗinsa. Yana daga cikin abubuwan da ban cika gajiya da cin su ba, sabida suna daga cikin, uh, abin da na fi so da na fi so na ci don yana daga-- yana da daɗi, yana da abin, yana da sinadarai masu kyau, yana da sinadarai masu gina jiki, masu ƙara lafiya. Masa da miya da sauran su dai abinci kala kala.

Eh, gaskiya ina matukar tsara ayyuka, eh, da suka fi muhimmanci, eh, a, a yanayin kanuna. Eh, ina shirya su ne ta yadda abin da ya fi muhimmanci, abin da zai fi amfani, abin da kuma, eh, me abin da ya kamata, wanda shi ne ya kamata a fara yi. Ina matukar dudduba wasu abubuwan wurin yanke hukunci wane ayyuka ne suka fi muhimmanci, wane abu ne ya fi muhimmanci, shi ya kamata a fara yi, me ya kamata a fara yi ko kuma wane abu ya kamata a fara yi. Don gaskiya, ayyukan da suka fi muhimmanci in baka isa kan lokaci ba suna matuƙar ɓata mutun rai, suna matuƙar ja a mutun lokaci da kuma dai wasu abubuwa da, da sukafi hakama. Gaskiya, tsara aikinka, eh, d-akan wanne ne ya fi muhimmanci, wanne ne ya kamata a fara yi yana matuƙar taimakawa. Don gaskiya in baka tsare-tsare, ba ka yin aikinka duk akan wanda suka fi muhimmanci za ka sha wahala.

Eh, na, am ina haɗuwa da abokan ciniki, eh, ta wasu hanyoyi, maybe wani lokacin, eh, abokina da yake wani gu, shi zai turomin wani don ya, idan shi zai turomin, eh, wani don ya sayi kayana don mu yi ciniki. Ina haɗuwa da abokanan cinikina da, eh, ta hanyar wani lokacin ina tallata kasuwancina ta hanyar yanar gizo. To abokanan cinikina suna gani, in suka gani, suka ga cewa suna buƙatar abinda nake sayarwa, wasu sai kaga sun zo wannan shago ko kuma sunzo ofishina don mu yi kasuwanci, don muyi sana'a, don a samu fahimtar juna, a sasanta su sayi kayana in musu sauƙi su yi amfani dashi. Abokanan cinikina suna zuwa ta hanyoyi da dama. Wasu wanda na sayarwa kaya su zasu zo sukara turo wasu. Suce musu, "Ai, ga wane, wane ga shago kaza yana sauƙi, yana abubuwa." Abokanan cinikina suna jin daɗin sana'a dani, suna jin daɗin, eh, al'amurra dani.

Uhm, wani lokacin ina yanke shawara a aiki, uhm, duba da mene ne ya kamata a yi, a wane lokaci ne ya kamata a yi da kuma abin da ya kamata a yi. Uhm, na bi wa'yannan hanyoyin don yanke shawara, uhm, abin da zai kawo cigaba a maybe a, uhm, ko kasuwanci na ko sana'a na ko kuma wani lokacin ina yanke shawara, uhm, amma, uhm, hanya ne ta iyalina. Na yanke shawara, uhm, ta wannan hanyoyi da dama. Na amfani da hanyoyi da dama wurin yanke shawara. Amma dai abubuwan da nake dubawa shine, shi wannan shawarar ina yanke me zai kawo wanu cigaba zai kawo, me amfanin shawarar da na yanke, na amfani da su wurin yanke shawara. Mene ya kamata a yi, me hukuncin abin da ya kamata a yi da kuma abin da in aka yin shi me zai jawo. Laifi ne, kuskure ne ko kuma gyara za a kawo. Ina matuƙar amfani da wannan wurin yanke shawara.

Eh gaskiya ina amfani da ajiya a yanar gizo dan yana matukar taimaka mun ta hanyoyi da dama. Wurin akwai abubuwan da a wani lokacin zan bukace shi bayan may be ko wani lokacin abin ya wuce ko na makamancin haka. Na abin to da na ajiye shi zan ɗauko sai na tuna da shi ko kuma sai in kara ɗaura shi. Gaskiya ajiya a yanar gizo yana taimakawa, ina jin daɗin amfani da shi. Yana da matukar daɗin sha'ani, yana da daɗin yin amfani da wasu lokuta. Wasu lokutan kuma ajiyan ba amfani sa bi da wani lokacin ba lalle ka ajiye a gun mai kyau ba, in ka ajiye a wani gun mara kyau zaka tsinci kanka a wani yanayi da wani zai zo ya ɗau wannann abun da ka ajiye yayi amfani da shi ko na baka. Gaskiya ajiya yana da daɗin sha'ani.

Taɓ, am, gaskiya ban cika canja waya ba, sabida canja waya yana bukatan sai mutum ya shirya. To ni kuma sau tari da dama ko da na shirya sai wani abu sai ya shigo da zai sa na ji ban na sha'awan canja wayan ko kuma wani abun da zai shigo mun a rayuwa sai na ji, am, am, akwai abu da yafi muhimmanci akan canja wayan ma. To canja waya dai gaskiya ni ban cika canja waya ba, don, don sai mutum ya shirya sai kana da kuɗi. To su tari da dama ma na tsintsan kaina a wani hali da in zan ce bani da kuɗi, na canja waya. Kuma ni gaskiya ina matukar son yin abu da kaina. Na ga na mallaki abu da kaina ko na, am, zama ina da na wane kaina ba tare da wani ya taimaka mun ba. Gaskiya ina matukar son inga wannan abun ina yin sa. Na mallaki na wane kaina. To ni kuma su tari da dama bani da kuɗin canja wayan gaskiya. Ina matukar tsintsn kaina a wani halin kamar yanzu haka. Na so na canja amma kuma ba hali, ba kuɗi. Imma kuɗin ya samu za ka ga, am, imma kuɗin ya samu, wani uzirin zai zo da za ka tsincikanka. Za kana da wani abun da yafi kuɗin, da yafi wannan canja wayan amfani. To, to bakka da wani zaɓi da ya rage ka fasa wannan canja wayan da kake. Kamar yanzu waya na ina da nake amfani da shi ya kai, ya kai kimanin shekaru sun kai uku. Kafun, da nake amfani da shi kenan wayan ya kai shekara uku ina amfani da shi ko shekara huɗu ma. To ɗayan waya na kuma ina ga sai ya kai shekara biyar ina amfani da shi. Amma dai muna sa ran duk wani abu zai zo karshe. Za mu samu daman canjawa. Muna rokon Allah ya bamu sa'a, Allah ya sa mu dace, ya buɗa mana, ya albarkaci rayuwar mu, ya bamu abinda za mu rufa wa kamar asiri. Canja waya dai yana da amfani wani lokacin, wani lokacin ma to har wayan nawa yana cika na rasa mai zan goge. Amma dai canja waya na da amfani.

Gaskiya na nema izinin hutu ta hanya, ta hanya na dabaru, hanya na wayo. Duk da ba za ka yi wayo a wanda zai baka hutun ba amma za ka bi t a wasu hanyoyi da fasali don ka ga ka cimma burinka, don ka ga ka samu wannan hutun da kake so, ka samu wannan izini da za a baka ka ɗau hutu. Amma in iyaye ne, kaga za ka bi wani lokacin za ka iya musu ƙarya ko kaɗan zo musu da dan wasu maganganu. Du da za su iya ganewa cewa abin da kake ba daidai ba ne ko abin da kake faɗa ba daidai ba ne. Amma dai za su baka wannan hutun. Za su iya cewa ka je ka yi wasan ka ko kuma su baka izini ka je ka yi abin da za ka yi. Gaskiya in kuma ma'aikata ne, to shugaban ka da zai baka wannan hutun wani lokacin ba lalle ba ka hutun ba ma. Kawai zai daƙile ka amma dai in ka zo da wasu hanyoyi da wannan zai iya baka hutun.

Em, gidanmu yana da wani irin ƙasa ne wanda ba dai, em ƙasa mai laushi em, a wasu gurare, em wasu guraren kuma akwai ƙasa mai haɗe da ɗan duwatsuna mai ɗan burtsi burtsi wanda duwatsunan suna da ɗan girma kaman gravels haka ne. A wasu guraren kuma babu ƙasa, anyi interlock ne. A wuce inda akwai ƙasan da yakan gaskiya ba ko yaushe bane. Wani lokaci a cikin shuke shuke ne haka. A guraren nan ne za ka samu ƙasa.

Eh, wani lokacin inna samu dama na yi bacci rana amma ba koyaushe ba. Saboda gaskiya ni ina matukar yin ayyuka da rana, na matukar, eh, nema na shiga lungu da saƙo wurin neman halal, eh, da rana. Da, da daddare ne dai nake samun yin hutu, nake samun yin bacci. Amma da rana gaskiya ban cika samun wannan lokacin ba, sai jifa jifa in ina da gajiya sosai ko kuma in ranan na ɗau hutu. Wannan lokacin gaskiya na zan iya yin baccin rana. Wannan lokacin in na ɗau hutu a ma'aikatan mu ko kuma a na ɗau hutu na gaji kalan na yi aiki sosai, na yi aiki da dama, ina bukatan hutu. A wannan lokacin zan ga ya ka mata na huta. To a wannan hutu in bugacen ya kai gajiya ma ina cikin aiki, ina cikin huta wankawai sai inga bacci ya zo min. Wani lokacin ma ban na sanin, ban, ban daniy yin baccin ranan amma kasafai kawai sai ya zo min. Kuma ina matukar jin daɗin sa.

Erm, gaskiya ina ɗaga buj gaskiya ina rubutu, erm, wani lokacin, wani lokacin kuma, erm, bana yi da kyau. Amma sau tare da dama ina yin, erm, wannan da kyau. Dan gaskiya in ban yi mai kyau ba, yana ɓata min shirye-shirye, yana sa mun nai aiki biyu.

Eh, gaskiya ina sauraron rediyo wani lokacin. Wani lokacin kuma ban na sauraron rediyo. Ba sosai nake sauraron rediyo ba. Uhm, wani lokacin ina tsince kai na, ah, maybe ina tafiya a mota, to wannan halin sai ga koyi bana kunna rediyo in ji labarai, in ji abubuwan da ake, ake yi, ake labaran da suke faɗa wannan lokacin. Wani lokacin kuma ina zauna ina karatu sai ina gama karatu sai inji, ah, ya kamata in saurari rediyo sai in kunna rediyo na in saurara inji gidan rediyon kaza lokacin da suke dama akwai wani kuma suna shirya tsari mai kyau. Sai lokacin da suka shirya wannan tsarin, zan je in saurara wannan tsarin nasu, uhm, a gidan rediyon sai in kama tashar ina saurara.

Gaskiya ina magance matsaloli, a aiki wani lokacin, um, ina da, uh, kundi da nake bi wurin magance matsaloli. Um, amma ko wani matsala akwai yanda ake bi. Kunce nake bi wurin magance shi, wurin samun maslaha ko wurin samun, um, dai-daituwa, uh, ga wannan matsala. Gaskiya, um, wannan, wannan, um, hanya-hanya da nake bi wurin magance matsalolin, yana da matuƙar taimakamun don yana sa ina magance matsalar ta hanya mafi sauƙi, hanya mafi wuri, wani hanya da baya ɗaukan lokaci in zan magance wannan matsala.

Eh, gaskiya na iya dafa abinci. Na iya dafa abinci kala kala wani lokacin amma bai iya dafa abinci da zai, da za a ce mutane da yawa ba za su ci ba. Na dai iya dafa abinci na wanda mutum ɗaya zuwa mutum uku za su ci. Amma dafa abinci mutane da yawa su ci gaskiya hannuna bai minke ba. Hannuna bana iya jin da abincin yana kasancewa wani lokacin bai ya daɗi. Amma gaskiya in na dafa abinci, abincin mutum ɗaya zuwa mutum biyu uku haka, abincin nan yana ɗan zuwa a ɗan dai dai ce haka.

Ina son fure me launin ja wanda turawa suke kira da rose. Saboda furen nan ana bawa masoya ne. Furen nan yana da matuƙar daɗi. Furen nan yana da matuƙar in ka ba wa wani, wannan alamu ne na kana son shi da abokantaka ko wannan fure na rose din yana da matuƙar daɗi, yana da ƙanshi da kuma gaskiya in ka samu wanda za su ma kyautan shi yana da matuƙar ana nuna ma cewa ana son kare.

Gaskiya akwai zaman da nake so, akwai zaman da nake so akan kujera. Zama ne wanda zan miƙar da baya na. Baya na zai jingina da kujera. Tafin ƙafa na suna, suna, suna fuskantar ƙasa a tsaye. Irin wannan zaman, likitoci suna ƙara ƙarfin, suna, suna, suna cewa mutane suna yin irin wannan zaman saboda shi wannan zaman bashi da wasu cutattuka ko basu da wasu gurɓataccen wannan abinda zai cutar da kai. Amma wasu zaman akwai zaman da bai kamata a nayi ba.

Eh, gaskiya ina, ina riƙe lema lokacin ruwa. Wani lokacin kuma ina amfani da rigar ruwa ne wurin kare ni ko wurin tare mun wannan ruwa da ake yi. Na ɗan wannan lokacin, sai na cire wannan rigar ruwan ko kuma na cire, in dena amfani da wannan leman da nike amfani da shi. En, ba koyaushe ba ne nake amfani da lema sabida yanzu akwai rigar ruwan nan, yana da daɗin sha'ani, yana da ɗaɗin amfani shi wannan rigar ruwan. Amma lema kuma yafi ƙwari, lema yafi rike, ah, yafi, bamfi sa mun abun da ake so a lema. Lema yana da daɗin sha'ani.

Um, ina ajiye makulli a aljihuna wani lokacin, wani lokacin kuma ina ajiye shi akwai wani gu da muke ajiye makullayen mu a gida. Um, muna ajiye su a wannan gun, yanda in ka zo nema ka san cewa makulli yana gu kaza, to kawai za ka je ka ɗauka ne ka yi amfani da shi. Amma dai wani lokaci kuma ina yawo da makullin a cikin aljihuna, aljihuna na wando saboda karya ɓata. Aljihun ƙasa kenan, karya ɓata wannan makullin.

Um, gaskiya ina, um, ina amfani da wani irin jakan. Um, wani lokacin, wani lokacin kuma bana ma amfani da jakan. Ban cika amfani da shi ba. Um, amma dai wasu, ah, dan uwana suna amfani da shi wani lokaci ina ara.

Eh, wani lokacin ina fatan samun ciyawa, wani lokacin kuma bana ina fatan samun ciyawa. Saboda wani lokacin yana zama min takura, yana zama min, ah, abin da ban shirya mai ba. Sai ya kasance ina takure, ina yin wani abun amma kuma ga ciyawa ya fito ko wani abin to ba yan da zan yi, sai, eh, sai dai na yi haƙuri a cire shi ko kuma a yi wani abu.

Wani lokacin inna kamu da mura ina, ina shan magani. Wani lokacin kuma ina amfani shan magani uwa magani na gargajiya amma ba koyaushe ba ne nake iya shan magani na gargajiya. Na fi shan magani na boko magani na zamani. Sai kuma in haɗa da cin abinci ko kuma shan shayi mai zafi shi ma yana matuƙar taimakawa ina kamu da mura. Don gaskiya mura yana da ɗan takura wani lokaci amma bayan da za mu yi sai mu sha magani haka.

Am, gaskiya tambayin yana, eh ina amfani da mai, man gyada na wurin girki. Ina amfani da man gyada wurin girki, wani lokacin kuma ina amfani da manja, ah, wurin girki shi ma. Ah, in kuma man shafawa ne, wani lokaci ina amfani da Vaseline wurin shafawa a jikina, wani lokaci kuma lotion.

A gaskiya, so ina goge haƙori so uku wani lokacin kuma so biyu. Amma ya danganta. Ina goge haƙori in na ci abin-- kafin na ci abinci da safe sai kuma na goge ina goge haƙori bayan na ci abinci. Da daddare sau biyu ke nan wannan, eh, na fi yinsa. In na so uku wani lokaci na ji kaina ya kamata kaina inda tsakiyar rana kawai sai na shiga ban ɗaki sai in goge haƙorina.

Ina ajiye hotuna a cikin wayana ba a wani app wanda ake ce wa Google Photos. Wani lokacin kuma ina ajiye shi a ma'ajiya inda nake ɓoye wa wanda har zan samu kulli wanda ba kuwa bane zai iya gani ko kuma zai iya amfani da wannan hoton. Gaskiya ina ɓoye hotunan da bana so wasu su gani. Wani lokacin kuma ina barin su kowa ya gani yawanci.

Gaskiya ina amfani da, um, gidan sauro wani lokacin, um, don kare kaina daga sauro. Wani lokacin kuma ina amfani da, um, maganin sauro wurin kare kaina daga wannan sauron. Amma wani lokacin kuma ina haɗa wa duka. Na sa maganin sauro na kuma, um, sa gidan sauro wanda zan shiga cikinsa. Shi gidan sauron shi kuma maganin sauron zan sa a ɗakin sai na fita. In ya ɗan kakkashe sauron sai na dawo. Still in na gama wannan sai kuma in ƙara shiga gidan sauron.

Gaskiya dangantakanmu da shi yana da matuƙar kusa. Kuma ya taso ne tun asalin iyayenmu. Dangantakar mu ih ih ba abu bane da muka ɗauka wasa. Mun matuƙar damu da juna. Muna kula da junanmu, muna taimakawa juna. Gaskiya dangantakar mu ya da eh tun iyaye ne.

Ina amfani da, akwai kafofin yaɗa labarai da gaskiya ina amfani da su ta hanyoyi da dama. Ɗaya daga cikinsu akwai BBC, akwai BBC Hausa, akwai one akwai kuma channels, akwai NTA, akwai AIT, akwai tashoshi da dama, akwai na Hausa ma da wasu na manta sunayensu. Akwai wani something San Francisco. Na manta sunayen wasu amma dai BBC Hausa da shi nake amfani wurin jin labarai.

Gaskiya, wannan kalaman sirri ina ɗaukan su, uh, kalamai ne ko ince maganganu da ba kowa ba ne zai ji kuma ina ɗaukan su magana ne da ya kamata ya tsaya tsakanin wanda zai ba da sirrin da kuma wanda ake faɗa wa sirrin. Gaskiya ina matuƙar kalla ma wannan sirrin ni ta bangarena, ban san ta bangaren wasu ba.

Eh gaskiya ina jin kukan zakara da safe, um, tun kimanin, tun kimanin wurin ƙarfe biyar ko kuma in ce wurin ƙarfe shida ina jin kukan zakara da safen nan. Wani lokacin ma, um, da shi wasu suke amfani da don su tashi ko kuma su yi wani abu. Gaskiya ina jin kukan zakara, um, a gurare da dama, da lokuta da dama gaskiya.

Gaskiya na fi son tufafin auduga sabida yana da matuƙar laushi, yana da matuƙar ban kwancin hankali. Shi tufafin auduga ba kamar tufafin siliki ba, shi gaskiya ban cika sansa ba. Na fi son tufafin auduga, yana da daɗin sha'ani, yana ban baya ban ciwon kai, baya ban damuwa gaskiya.

A'a gaskiya bana amfani da wasu hakin murya. Na fi amfani da muryana na asali, muryan da Allah ya ban, muryan da gaskiya ina jin daɗin amfani da shi. Ban cika amfani da muryan eh mataimaki ba ko kuma wani abu. Gaskiya muryana da shi nake amfani da shi saboda wurin isar da saƙo mutane su ji, su sami labari daga asalin wanda ya ba da labarin.

A gaskiya ban cika rubutu da sauri ba saboda ni bs, ni ban iya rubutu da wuri ba saboda ina kuskure da dama. Na fi son yin rubutu a hankali, rubutu a nutse, rubutu a kwanciyar hankali saboda kar nayi kuskure wurin isar da saƙo ko wurin rubuta abin da nake so na rubuta ko wurin tura saƙo ko wani abu dai da zai sa a samu kuskure, ya sa nake rubutu a hankali ban cika yi da sauri ba.

Ina tafiya zuwa wasu wurare a mashin ko kuma a ƙafa. Ya danganta da inda zan je. Wani lokacin ina amfani a ƙafa ne kawai na taka, na je inda zan je, na isar da bukatuna. Wani lokacin kuma unguwar da nisa, to ba yanda zan yi sai dai na hau mashin dan na isa da wuri ko zuwa na isar da sako ko kuma na yi abin da ya kai ni wannan gun.

Na fi son a cikin abinci, na fi son, masa, masa da miyan taushe. Um, a cikin, eh, da gashi kuma sai ina san, eh, tuwo, tuwo da miyan, miyan kuɓewa ko kuma ina son, eh, shinkafa da miya shima ina matukar son sa. Amma dai kaf cinkin su na fi san, na fi san masa, masa da miyan taushe. Ina matuƙar son wannan abincin.

Umm, ina son zuwa, a cikin shaguna, ina son zuwa supermarket, shago wanda zanje zan samu abubuwa ko ince kayayyakin da nake so na ɗauka a lokaci ɗaya ba tare da na sha wahala ba in je wani shago inje wani shago.

Ina matuƙar son shi-- lokaci na shiga shekara bayan watanni uku, saboda wannan shekarar ne aka haife ni. Ina matuƙar son wannan saboda shekara ne da aka haife ni, na zagayowa haihuwa na. Na matuƙar farin ciki, na matuƙar jin daɗi. Shekara ne na murna na shiga sabuwar shekara wata uku bayan sabuwar shekara, wanda shi ne shekara, shi ne wata na, wata na February.

Eh, ina yin, ina yin waƙa a cikin zuciya wani lokacin, wani lokacin kuma ban yi. Amma gaskiya na yi, na rasa abin yi kawai sai na ji kawai, na fa-- wani lokaci ma kawai zan ji na fara yin waƙan ne ko in ji waƙan ya zo min ba tare da na sani ba, ko kuma zan fara kawai sai dai na ji waƙan ya zo min kawai na ji ina yi. Ina karanta baiti jaza a cikin waƙan ko kuma na fara waƙan daga farko, amma sotari da dama kawai ko wani gu nake a cikin waƙan na fara.

Ina, ina kawo wa gidan mu, uhm, abubuwa da dama ta hanyoyi da dama. Amma ina taimaka musu ne ta wurin iya ƙarfi na. Wani lokacin kuma banna samun dama da zan taimaka musu ma. Wani lokacin kuma sai dai kawai na taya su da wasu ayyuka. A gidaje ko kuma wani abu dai da ya shafi. Gidan mu ko kuma dai wani abu.

Eh gaskiya ina mikan jiki da safe, ina mikan jiki da safe wani lokacin, wani lokacin kuma zanje na mamanta da na yi, wani lokacin zan yi ma ban sani ba, sai dai kawai na ga na yi mikan jiki. Wani lokaci ina so na yi ma haka kawai ma wani lokaci zanje ya kamata na yi mikan jiki ko ba da safe ba da rana ma haka.

Gaskiya ni na, ƙarfin gwiwa ina sa munshi ne a aiki wurin hangen gaba. Hangen me za a zo a cimma. A aikin ko kuma me burin mu a wannan ma'aikatan. Yana matuƙar ƙara mun ƙarfin gwiwa yana sani in jajirce, yana ƙara mun haƙuri da, in yi haƙuri ko me wucewa ne zan cimma buri na. Yana ƙara mun dai ƙusha'i da haƙuri da juriya. Wannan ƙarfin gwiwan yana ƙara mun ina hange gaba cewa ma'aikatan nan ko inda nake aiki cewa ga shirye shiryensu a gaba za mu zama wani abu ko wani abu haka.

A gaskiya na, na nafi kuzari da safe da gida. A wannan lokacin ne ina jin ƙarfin jiki, ina jin ƙarfin gwiwa na wurin yin aiki. Wani lokaci ma ina cin abin ci zan ji cewa a yanzu haka koma mene zai iya yi wani aikin ƙarfi ko wurin wani aiki da zai ɗauki lokaci. Zan ji ƙarfin gwiwa, zan ji kuzarin yin wannan aikin. Amma in da yamma ne jikina zai yi sanyi, jikina zai zama akwai gajiya saboda me bi na yi wasu lokacin ko na yi wasu ayyuka da suka ɗau wannan lokacin ko suka ci wannan lokacin. Da safe dai gaskiya na fi kuzari.

Eh ina biyan kuɗi ta waya wurin kiran 'yan uwana ko kuma wurin siyan data. Ina biyan kuɗi ta hanyoyi da dama. Kamfanin suna ɗaukan kuɗi ko kuma ince suna, suna jan, um, wani kaso na in kayi amfani da, um, manhajarsu ko in kayi amfani da, um, na'uransu da suka yi suna jin kuɗi. So wannan ma ka ga ka biya, ka biya kuɗi wurin biyan bukatanka.

Ina amfani da intanet, gaskiya so tari da dama, ako yaushe da in dai bani da abin yi wani lokacin, muddin na ɗauki wayana, gaskiya ina amfani da intanet. Wani lokacin ma, ka, zan ɗau wayan zan, zan je nayi amfani da kwamfuta ne, amma ina amfani da intanet so tari da dama ba zan ce gashi ba, ta hanyoyi daban-daban. Dan gaskiya ina matukar jin daɗin amfani da intanet ta hanyoyi da suke amfanan rayuwana, ta hanyoyi da suke kawo cigaba a rayuwana.

Gas, ban cika amfani da matsashin waya ba. Na fi amfani da waya na tsohon zamani. Eh, wayoyi da suke da juriya, wayoyi da zan iya amfani da su, wayoyi da suke biya min bukata. Na fi amfani da su ta wurin hanyoyi da dama.

Ina sasanta rikici aiki wani lokaci ta hanyar tambayan masu rikicin ko masu faɗan, ehm, dam ɗaya bayan ɗaya, sai a samu matsala har tsakanansu a ga waye mai laifi, mai laifi sai yayi haƙuri ya ba wa wanda yi wa laifi haƙuri, shima wanda aka yi walifin sai haƙuri ya anse irin haƙurin nan da aka mai. Ehm, gaskiya sasanta masu laifi ko rikici yana abu ne mai wahalan sha'ani.

Ruwa kam ina sha, muddun ba zai cutar da ni ba. Na shan kowane irin ruwa ne, a tsaye ko a zaune, ko an tace ko ba a tace ba, ko a yayake ruwa muddun ba zai cutar da ni ba. Na shan wannan ruwan. Ruwa, ruwa kowane kala ne gaskiya ina sha sabida yana da matukar amfani a jiki, yana ƙara lafiya, yana gina jiki. Ruwa abu mai kyau ne da likitoci suke ƙara ƙarfin gwiwa a dinga yawan sha.

Eh, ina son kallon wata da daddare saboda kallon wata abu ne da yake da tarin ilimi, abu ne da in ka zauna ka gani zaka zesaka mamaki, zai saka ka dinga tunani shin abun nan ya yake, ya yake aiki. Wata ne abin da akwai tarin ilimi, akwai tarin fasaha, ah shi wannan wata. Gaskiya ina matukar son kallon wata a ko yaushe da kallon rana ma ina son amma kallon wata da daddare zaka dinga ganin su taurari a gefensa.

Aha, ban iya ɗinka tufafi ba gaskiya, saboda ni ba tela bane. Amma dai gaskiya zan so in koya aikin tela. Zan so in koyi yadda ake iya ɗinka tufafi, yadda ake iya ɗinka tufafi ko na maza ko na mata. Dan gaskiya ba ƙaramin aiki, aikin hannu ne, aiki na hannu ne kuma aiki ne mai kyau. Aiki ne da in ka riƙe shi akwai tarin albarka, akwai tarin, eh, buƙatu a wannan aiki.

Eh, ina, ina lulluɓa da bargo, bargo mai nauyi ma ko in ce ƙato. Muddin ana sanyi ina matuƙar amfani da bargo ta hanyoyi da dama. Yana matuƙar tare min wannan sanyin. Amma in ba bargo ina matuƙar baccin da zan yi ba na samun kwanciyan hankali, ba na samun natsuwa. Zan ta jin sanyi so zan tafarkawa da daddare. Amma in da bargo zan ji gaba kiɗaya kalan yanayin garin ya zama mun, shi ba sanyi ba shi ba zafi ba.

Eh, wani lokacin ina iya ba da barkwanci in ba wa abokanai na dariya ko in ba su nishaɗi. Wani lokacin ma bazaka ma san ka yi ba, kawai za su, za ka yi magana ne, to za ka iya wannan maganann da zaka faɗa, za ka faɗa ne ta wani salo da zai sa su nishaɗi, zai sa su dariya da zai ba su kwanciyar hankali za su ji daɗi.

A'a bana, bana tauna goro, bana cin goro gaskiya. Bana amfani da shi. Eh, iyayena ne dai wani lokaci suna amfani da shi ko wance kakannina suna amfani da shi tsofi ma haka. Wani lokaci ma za su aike ka ka sayo musu. Amma dai gaskiya bana amfani da goro, bana ci, bana taunawa gaskiya ni dai kam.

Ni a cikin kayan ciye-ciye ina matukar son kayan itace, kayan marmari ire-iren su aful, su kankana da su, ahm, me ne su, su gwanda, su da kala-kala dai shige ire-iren su dai kan gaskiya ina son kayan itace. Wani lokacin kuma ina son kayan fulawa, irin, kamar su biredi haka kenan. Wani lokacin kuma na fi son abinci ma abinci mai nauyi da zai rike ni kamar tuwo.

Eh mu gas-- babban nasara da muka samu shine, eh mu cigaba na fahimtar juna, cig-- eh mun sami dama na isar da saƙo wurin customers dinmu, munsamu dama wurin bunkasa shagon mu samu dama wurin kara kayayyaki masu inganci masu kwari masu quality masu inganci, masu ƙarfi wanda zai sa customomin mu su ji daɗi.

Ina wanke kayayyakina da safe sabida a lokacinne jikina, ina ɗan jin jikina da ɗan ƙarfin gwiwa. Ina wanke kayayyakina da safe saboda wannan ƙarfin gwiwan da zanji, na banyi wasu aiki ba. Kowai sai naji kawai zan fara iya wanki. To ina, wankinnan ba lalle in gaji da wuri ba. To dayamma kuma sai kaga na gaji. Amma kuma da safen a lokacin ba gajiya a jikina, in nace zan bari sai dayamman ba lalle na iyaba.

Ina matukar garkarrama boko, eh, tahayoyi da dama saboda boko abu ne da in ka yi sa, in kana da ilimi akansa zai yi matuƙar taimaka ma. Abu ne da in ka karance shi zai sa, eh, ka san yanda zaka zauna da mutane, ka fahimci mutane, mutane suma kuma su fahimce ka. Shi, eh, ilimin boko yana akwai sashin da yake koyad da wannan ilimin.

Eh wani lokacin ina rubuta rahoto daya ko wani lokacin sau biyu. Sau tari da dama amma sau biyu ne, da safe da kuma da daddare. Da safe da daddare shine zaka fadi maybe abunda ya faru da safe zuwa sha biyu daga daddare kuma daga sha biyu zuwa can dare shima zaka rubuta rahoto.

Ina magance damuwar aiki wani lokaci ta karanta littafi ko kuma zuwa yin karatu ko kuma magana da ma'aikata ko kuma wasu hanyoyi da zai ɗan cimun lokaci. Sabida damuwa a aiki yana matuƙar sa mutum ya rasa mene yake fuskanta.